Launukan bangoyan da muke da su mafi aksari dai bakake ne. Sai ruwan ɗorawa, sai sky blue. Toh yawan jimawan da suke ba tare da an canza fentin ba, shi ya sa suke komawa baƙi gaskiya. Da ma yanzu, na inda nake ma ruwan ɗorawa ne. Saboda shi ne kalar da mutanen mu su ka fi so. Ruwan ɗorawa, ko a cikin gida ko a ƙofar gida su ake sawa. Sai fari, sai, eh, ya ake da suna? Eh, light blue, eh, sky blue. Mm, ana amfani da su suma a kai a kai. Ni ma ina so in canjawa ɗakin mu, light blue nake so na yi. Yana birge ni yanzu.

A'a ban fiye tarar mako ba. Eh ban fiye yi ba. Mun fiye sa karshen wata. Eh mun fiye sa karshen wata. Tarukan da muke yi a karshen mako, eh muna yi na tuna. Musamman ɗaurin aure amma yana zuwa guda uku a sati. Daga ranar Juma'a har izuwa Lahadi. Ko wanne ana taro amma an fiye ranar Lahadi gaskiya. Saboda mutanen mu sun fi yin harkokin tarrakaran Lahadi. Amma maƙota irin su Abuja, Kaduna, eh Zamfara da sauran su ran Asabar suke. Ran Asabar ta ɗaurukan aure ran Asabar suke. Da mu kuwa irin harkar biki aka gayyace mu in diba muyi taka-tsan-tsan ba, ba ma samu. Saboda ɗauka muke kamar yanda muke ran Lahadi suma Lahadi ne. Amma sun fi yin abubuwan su ran Asabar gaskiya. Mu kuma muna so mu canji system ɗin ne su bukunkunan a ringa yin su ran Asabar. Kaga Lahadi sai a huta sai ta zama ranar hutu. Tunda wannan tsarin ma yan boko sun fiye sa ko ɗaurin aure ko su taro sai sun a ran Asabar za su saka. Saboda ita dai wannan Lahadin da take hutun karshen mako nan sai an huta saboda boko ta ratsa su. To ma tunda muna ciki ko muna harkar ɗaukan dole, dole, dole mu shige su, mu ringa yi ko ba haka ba. Saboda abubuwa su tafi mana yanda ya kamata. Allah ya taimake mu dai abin su yi mana daidai. Hmm saboda yanzu ni ma akwai wani taro da zan ƙirƙiro wanda za mu ringa yi na family ɗinmu, iyali na gidanmu. Shi sai mu sa shi ranar Asabar in yaso Lahadi kowa sai ya je ya uzuri ranka gabansa kar ya zo ya yi takura. Wannan shine.

Eh ni dai a birni nake amma wallahi ni na fi son zama a ƙauye amma irin develop village ɗinnan gaskiya. Dan ko wannan lokacin akwai wani gari da na je daurin auren abokinmu, wani ƙauye ne a Bauchi ana ce masa Giade. Da ɗaya ɓangaren da na je na abokanan mu abokin ɗakina da muke tare da shi, shi kuma doguwa gurin very silent, very cool. Wallahi ina, ina sha'awar gurin. Gurin ya burge ni mutum zai iya zama, ya rayuwassa ba tare da wani cajin kai na hayaniya ko me ba. Ni ba ɗan ƙauye bane amma ina son ƙauye saboda allahn da ya yini ina son noma da kiwo. To ni kuma na tashi a gurin da ba a yi, tinda a cikin alƙarya na tashi kuma manya garuruwan su a unguwa ne duk 'yan zango ne. Tazara ta da su da inda muke bai fita fiyar minti goma ba a kafa kaje to ka gani. Babu inda za ka yi kiwo, babu inda za ka yi noma to kuma yana ɗaya daga cikin abin da nake so a rayuwa ta. Sai dai kuma ban taso inda ake yi ba. Amma ina da wannan ambition ɗin duk lokacin da na samu dama zan samu yankin da yake ɓangaren ƙauye, ƙauye mai ci gaba haka, mai nutsuwa mara tashin hankali in je in yanki guri in yi gida, muyi gidan gona na ringa harkokina. Wanda in zan fito da iyalai na muyi ɗan sati ɗaya, sati biyu a gun mu na ganin yadda ake rayuwa saboda ita ma kanta lasin ne a rayuwa. Wannan abin yana burge ni kuma ina da wannan ambition ɗin. Kamar akwai wani aboki na da muka je muka ga ɗansa, ƴarsa kai a wani gari gakirai. To yanayin garin yai mana hau wani abokin aikina yake cewa ya kamata kafin mu gama aiki mu je mu sayi guri mi harkar gidan gona na ce za a yi.

A'a bana tuƙin mota. Ban ma iya ba amma dai, beri soon zan koya saboda abubuwan da suke tankaro na alheri ba ma mota ba. Hajirgi ma, alfan mashugaba za mu mallake shi. Eh, ba zan kanka ba, karamba zan koya saboda ina ba haddi na raba da shi amma mota kan. Hmm bery soon zan koya kuma zan, zan tuƙa ta. Kuma sai wacce na ga dama in Allah yadda, inda alherin da yake tankaro mu, ya kai mu siyan motoci ma mu rarraba. Wasu masu hau ba ma wai mu ba, yauwa. Kuma za mu yi hakan da yardar Allah, da ikonn Allah za mu yi, ba da jima'a ba. Masha Allah saboda in na koya to zan zama expert na sani saboda komi na me da hankali.